Tabbas, nakan buga rubutu da sauri musamman idan ana buƙatar sauri a wajen aikata rubutun. Domin sauro a rubutu yana nuna alamun ƙwarewa da kuma iyawa da cancanta.

Alhamdulillahi mukan share wa cikin ƙura a mabambantan lokuta da kuma yanayi daban daban. Saboda haka ba za a iya ƙa'idance adadin yawan share ƙura ba. Nan a gaskiyar magana, yayin da duk aka ganta akan iya share ta ko da bayan mintuna ne ko da bayan awanni ko bayan sakanni ma. Kawai dai wuyar ta ace ba a ganta ba amma in dai an ganta ba a barin ta sai an, anihin share ta domin kiyaye lafiya da kuma kare ita kanta, lafiyar da wasu cututtuka wanda suka shafi ita wannan lafiya din. Wannan shine dalili na yin wannan aiki tuƙuru domin ganin cewa an fita daga cikin ruɗani na rashin tsafta da kuma rashin daidaito na tsaftan muhalli. Shine dalilin da yasa duk lokacin da aka samu ƙura ko aka tsinkaye ta a wurin da ake amfani da shi ne yau da kullum, akan yi ƙoƙarin sharewa da kuma tsaftacewa. In ta kama ma akan wanke shi sosai da sosai ya fita yadda ya kamata domin aiwatar da aiki wanda yake na daidai. Babu albuz ko amaja a cikin shi wannan aiki. Saboda haka kula da ita ƙura da kuma yanayin share ta ya danganta da yanayin samuwarta a guri. Yanayin samuwarta a guri, yanayin kula da ita. In tana da yawa, akan same ta da yawa toh akan yi ƙoƙari a tattala wajen kore ta domin cimma manufar da ake da ita a wannan guri.

To sasanta rikici ya danganta da yanayin wane irin rikici ne. Rikici takan kama rikici na kuɗi ko kuma rikici tsakanin ma'aurata ko kuma rikici tsakanin jam'iyyu na siyasa ko kuma rikici tsakanin watakan 'yan kasuwa da dai sauran mabanbantan rikice-rikice kuma waɗannan rikici kowanne akwai yanayin yadda akan iya sasanta shi da kuma yanayin mutanen da suke rikicin su waye suke rikicin kuma da wa ake yi. Ya ya kamata a bi wajen sasanta shi. Waɗannan abubuwa da na lissafo dukka rikice-rikice ne waɗanda suke da mabambantan salo wajen sasanta su. Misali, kamar rikici na aure dole za ka ga cewa ba ka isa ka yanke hukunci ba sai da su ma'auratan guda biyu a guri guda. Wanda ta wannan hanya na zama guri guda tare da jin bayanan juna da sanin menene ainihin abin da ya haddasa shi wannan rikici ko kuma a ce ita wannan fitina. To ta wannan hanya ce za ka iya sanin ga irin rikicin da ake yi a guri sannan kuma ga irin abin da za ka bi wajen magance ainihin shi wannan rikici na wannan guri.

To ita dai miya kala kala ce. Misali kaga akwai miyar da za ka ci ta da tuwon shinkafa, akwai miyar da za ka ci ta da alkubus, akwai miyar da za ka ci ta da, da, da nama, akwai miyar da za ka iya cin ta da burodi, akwai miyar da za ka iya cin ta da tuwon masara. Ya danganta da wacce iriyar miya kuma me za ka ci da ita wannan miyar. Saboda haka miya kala kala ce kuma miya a, a musamman mu a Najeriya yankin ƙasar Hausa tana da mabambantan yanayi da kuma mabambantan abubuwa wanda ya kamata a ci da ita. Za ka samu cewa ita miyar ta kasu kashi kashi da yawa, kashi da dama. Sau tari za ka samu, miyar kuka akan ci ta da tuwon masara, miyar kuɓewa akan ci ta da tuwon masara ko na shinkafa haka taushe ko agushi dade sauran su.